Wato haƙiƙanin gaskiya babban nasaran mu a aiki shine abun da muka samu muka gudanar da aikin mu cikin lokaci kuma muka samu nasara kafin mu riski wannan yanayi.

Kayan ɗaki ka, ai ko wanne wani irin kaya abun so ne amma dai ni na fi son gado. Gado shi yana cikin abun da na fi so sannan na biye da shi kuma flat screen.

A'a, ba na rera waƙa lokacin wanka kam, sai dai addu'a nan ma kafin na shiga wanka. Idan na shiga ina kasance silent.

Eh to in ta kama lokacin cin abinci ya kamani ina wajen aiki zan iya cin abinci amma mafi yawanci dai a gida nake cin abinci. Shine abun da yafi.

A'a sosai ma ina amfani da ajiya ayanar gizo. Musamman bayanai, kuɗaɗe da sauran abubuwa da na shafe yau da kullum, amma dai ina yin ajiya sosai.

Eh ina yin miƙe jiki da safe kullum misalin ƙarfe biyar da arba'in zuwa da hamsin kullum sai na motsa jiki wannan kan garanti ne.

Eh, da yake biredin da yake wajen mu dai shi na fi so amma na fi son white light wanda ake yin shi a Gombe State. Gaskiya white light shi ne bredi mafi soyu a wajena.

Eh ina zama kan gwuiwata a kullum, aƙalla bana gaza zama a kan giwayta sau irin biyar haka. Amma dai mafi yawanci yafi wuce hakan.

Eh, bangonmu dai yawanci farare se kuma Abuja brown da ya ke shi ne launin da ya fi soyuwa a gare mu amma yawanci fari dai ya fi yawa a haɗa shi.

Ina share ƙura dai sau ɗaya a rana in lokacin zafi ne, amma a lokacin bazara kan ai da yake lokacin akwai iska, ƙura zai fi yawa a lokacin. Gaskiya bana iya ƙirga wa sau nawa nake share ƙura, da yawa ne gaskiya.

Ina tsara ayyukan da suka fi muhimmanci a gare ni ta hanyar tsara timetable, sabida gudun kaushewa. Ko wanne kar na guje masa ko kuma kar lokaci yayi ban yi shi ba. Ina yin timetable, wannan zan yi shi kaza, wannan zan yi shi kaza. Kar wani abun da ba shi da muhimmanci ya shiga tsakani.

Eh, ina iya anfani da computer dayake yanzu koda wayo yin hannum mu ma salu lane yawanci ai kusan computer ne za a ce zan iya amfani da kwamfuta musamman laptop da sauransu kuma in ce ina amfani da su.

Eh ina iya ɗaura ƙulli, ƙullin kala kala ko da a zaman shagona da nake yi ma ina ɗaura suga ina ɗaura yeast da sauran su ƙulli ƙulli ne kuma mukeyi.

Ehh kandul a kunna dai a zamin da amma yanzu gaskiya bana kunnawa a gida da yake kusan za a ce an kusa daina yin sa sai dai masu amfani da shi wajan gyaran waya ko kuma wani abubuwa suna amfani da kandul amma ni kam a'a.

Ai ni bani da jakar kuɗi eh, daga aljihuna sai account ɗina. Bana ajiya ko a gida, sai dai kuma wanda yake cikin aljihuna in na tuɓe mai yiwuwa ko zanyi wanka ko zanyi wani abu, suna cikin aljihuna ko kankanta.

A'a bana sanya safa kam, sai dai wani lokaci in saka, musamman yanzu da yake bana makaranta. Amma a makaranta kan kullum sai na sanya safa saboda saka sut da kwabashu. Amma yanzu bana sanya safa.

A'a, bana busa tsaki kan, saboda ni ban san ya akeyi ba kuma ban taɓa yi ba. Kaga kenan ban iyaba kokuma ince bana busawa.

Kullum ina fara aiki ne daga misalin ƙarfe takwas amma ina iya kai wa ƙarfe goma sha ɗaya wani lokaci har sha biyu.

Abinci da yawa yake sa ni jin daɗi, musamman in an sami tuwon masara miyan zogale. A ɓangaren kayan abun nan kuma irin hana ka katashi da sauran su dai.

Idan fankan mai lamba biyar ne, na fi son gudu nomba uku idan mai lamba uku ne kuma, na fi son saida fanka a lamba biyu.

To ba yanda ba ta kasancewa. Wani lokocin ina sa ina ƙetare ƙafafu na, wani lokacin kuma bana yi. Amma in na yi hakan gaskiya ina jin daɗin hakan zama.

To a fina-finan America be, na fi son Akila and the Bee. Wannan fim ne wanda ake gasan spelling. Shi nafi so. A fina-finan Hausa kuma Hausa series ina kallon labarina. Shi yafi burge ni.

A wannan watan de, watan fabuwarin nan. A watan ne aka haife ni. Bakwai ga watan aka haife ni. Amma yayu na yawanci watan gaba dana watan baya aka haife su.

Wasanni kala kala, musamman in abu reality ne, ma'ana a zahirance. Na fi son wasan ƙwallon ƙafa, idan kuma na waya ne. Na fi son wasan lido, ina yin lido sosai. Su ne wasannin da na fi so.

Ina son malamai da yawa musamman na ɓangaren addini da na boko. A ɓangaren addini akwai malami na da nake karatu a wajensa a unguwar mu a garin mu. Shi ne Malam Babayo Almahdi. Wanda kuma nake saurara a waya. Ma'ana, malaman sunna akwai Haifan Abdulrazak Yahaya Haifan, akwai Sheik Isah Ali Fantami, akwai da sauran su dai da yawa.

Kallon madubi sai mata ne. In ka ga na kalli madubi to ina da wani rauni a fiska ko kuma akwai abin da nake so na kalla a fiskana. Ma banci ka kallon madubi ba gaskiya haka kawai.

A'a bana aiki bayan lokaci. Ia lokacin lokutan aiki ne kawai na kayi, banda bayan lokaci.

Sau biyu nake wanke tufafi, na farko na biyu sai kuma ɗauraye. Shikenan. Bana wuce haka kuma bana gaza haka, sai dai ban sani ba in na ba da kuɗin wankin kuɗi kuma ban san nawa ake min ba.

A'a bana da babbar gida, ƙaramar ma yanzu nake ƙoƙarin mallakanta, amma da saura ni saurayi ne bani da mata, budurwa ma yanzu nake nema.

Ya wanci a riyan da muke da ita ci muke yin wuta hatta a gidan mu ma yanzu haka ana wuta da itace, yanzu haka ko abinci ma da itace ake hura wutan abinci.

A gaskiya dangantakarmu tana da kyau kuma komai lafiya-lafiya. Don kowane in sun yi abinci suna miƙa wa 'yan uwansu sannan kuma muna sharing abubuwa da yawa babu laifi kamar 'yan uwa. Haka muke tsakanin mu da maƙotanmu.

To tuƙin mota dai bani da mota, gidanmu bamu da mota. Sau ɗaya ubangidana ya taɓa sake min sitiyerin mota. Nan ma bawai dan na'iya ba kawai gwaji ne sai naga ashe abun ba wahala da ɗan sauƙi. Yanzu dai ina ga kawai a taƙaice zan iya tuƙa mota.

Kallon taurari ai ya na da daɗi kuma ya na ɗan sa kewa da sha'awa. Ya na da kyau, ya na da kyan gani. Ina kallo dai a takaice abun ya na burge ni sosai.

Dukufa akan matsalar, shi ya sa zan samu nasarar magance kowane irin damuwa akan aikina. Zan shawo kanshi da izinin Allah idan na dukufa kuma na fahimci menene damuwarsa in nemi maganinsa.

Shuke-shuke kai sosai ina yi, musamman irin zogale, tumatir abubuwan da na fi so ina shuke su a gida. Da ina gwaiba wa mangwaro da sauransu. Amma abubuwa huɗu nan kande ba'a rassa su a gida na ba.

To, duk yanda ta kama wani lokacin ina yi, wani lokacin ba na yi. Amma dai galibi ina yi.

Ina amfani da sabulaye da yawa na wanka da wanki ne da yake ba ni da wani sabulunda tsayayyen sabulu wanda nake amfani dashi sai dai na fison amfani da sabulun wanka na Siri.

Ina ba da shawara ƙo sosai ma musanman abun da ya shafi aiki. In na ga wani abu zai ɓata ko kuma makamancin haka ne, nakan ba da shawara akan ya za'ayi a gyara shi.

Akwai lokuta iri iri, akwai lokacin sanyi da lokacin zafi akwai lokacin da kuma babu sanyi babu zafi. Irin wannan yanayin yafi burge ni, in babu sanyi babu zafi shi na fiso.

Abubuwa masu muhimmanci da yawa a kasuwanci. Sai dai akwai abun da ya fi muhimmanci a kasuwanci. Kostoma. Kostoma ya fi muhimmanci a tsarin kasuwanci. Ni a nawa fahimtar amma fa.

To ina iya gabatar da rahoto, amma wai ba directly ba sai da indirect, ba kai tsaye ba sai dai a kai kaice a WhatsApp ko Facebook za a rahotanni.

To, a cikin bos ko taksi, na fi son bos saboda yana ɗaukar mutane da yawa sannan ya fi gudu.

Ya zama dole rufe baƙi a lokacin hamma saboda annabi ya hana. In ka rufe baƙi lokacin hamma ka yi sunar annabi.